Shin kana iya jefa dutse nesa. Shin kai ma abocin jefa duwatsu ne daga nesa ko ko a ƙurƙushe ne kake jefa duwatsanka? Ko ko daga can nesa ne sai ka wullo shi yadda za su dinga zuwa, in suka zo sai ta samu mutum.

Kana fatan samun cinyawa? Kai kana fatan samun cinyawa? Menene a ranka kake fatan ka samu ka cinye shi, saboda idan ka samu gaba ɗaya zai kasance ma wani abu mai mahimmanci.

Wani shago kake fi so? Shin wane shago ne fi so? Shagon sai da takalman ne ko kuwa shagon cin abinci? Shin wani shago ne ka fi so? Shin ka fi son wane irin shago ne? Shin kana son shago me kyau ko-ko mara kyau?

Kana sanya safa kullum? Shin kai ma abokin sanya safa ne kullum? Shin wani irin kalan safa kake sawa? Baƙi ne ko fari, koko ja, ko kore, ko wane irin safa ne kake son sawa kullum?

Kana siyan kaya a yanar gizo? Shin kai ma'abocin siyan kaya ne a yanar gizo? Shin wane kaya da wane kaya ne kake siya ta yanar gizo? Kana siyan kayan sanyi ne ko kayan sawa ko kayan yara ko kayan manya ko kayayyen mata kana.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Wane lokaci ne kake huta a gurin aiki? Kaman da karfe nawa ne kake hutawa a gurin aiki? Ina hutawa a gurin aiki kaman wajajen karfe ɗaya idan na fita Sallah. Sannan in dawo, idan na dawo in je in ci abinci. Bayan na ci abinci.

Wani lokaci na shekara kake fitso? Wane lokaci na shekara ka fitso? Wani lokaci a shekara ka fi so? Wani lokuta ne a shekara yafi ma kyau? Wani lokaci ne ka fi so a shekara? Wani lokaci ne ka fi so a shekara? Wani lokaci ne ka fi.